Eh, ina rufe baki lokacin hamma saboda wannan ai ɗabi'a ne me kyau. Ba aso idan mutum zaiyi hamma ya bar bakinsa abuɗe ba tare da ya sa hannu ya tare ba to saboda yaki ya ye wani abu daga shiga bakin shi a lokacin da yake hamma. Wani abu zai iya faɗawa ya samu matsala.

Eh, ana yanka ka'idoji a wajen aiki. Ana akwai ka'idojin da ake bi duk lokacin da za zo wajen aiki kafin a fara aiki. An zo aiki ana iya duba wane aiki ne ya rage da ba yi ba wanda za a fara da shi. Sannan kuma a duba aikin da ba a gama ba. Sai a zo a duba ga mene ne ya rage a wannan aikin. To, akan wukalci wani ne wanda zai je ya samu wuri ya fara aiki. Daga nan sai idan an kammala aikin sai a samu wani, sai a sake duba idan akwai wani sauran aikin da za a je a fara yi, sai a yi shi.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta. Kwamfuta na fara koyar shi tun na karami. To ni gaskiya ƙwararren mai aiki da kwamfuta ne. Ai na ƙware a aiki da kwamfuta, na san abubuwa dama da akeyi a kwamfuta. Har wani irin zane da sauran su duka na san yadda akeyi da kwamfuta. Ni a wajen aikin tsabar ƙwarewa na ma har ina koya ma wasu yadda akeyi aiki da kwamfuta.

Toh, ina jin damuwa dai ina samun wani yau da wannan dama. Akan je in samu wani aboki na wanda kasan cena, wanda zan ce masa, "Bayanin wannan damuwan da nake fuskanta." Idan magana saibani shawara akan me ya kamata na yi. Dun, wani lokaci idan kana da damuwa bai kamata ka zauna kai kaɗai ba. Kamata ka je ka samu wani kamasa bayanin halin da kake ciki. Wannan faɗa ma wani da ka yi, za ka iya samun sauƙi cikin damuwar da kake fuskanta. Amma yin shiru a yayin da ka ke da damuwa, to bai kamata ba.

Eh ina son ciyar da hutuna amma nafi son ciyar da hutuna a gida. Bana son zuwa ko ina idan lokacin hutuna ya kama. Nakan zo na zauna kusa da uwana da abokan arziki muyi wasa, muyi dariya, muyi nishaɗi. Lokacin da za mu fita, mun fita da abokaina wajen wasan shaƙatawa. Haka na fi son ciyar da hutuna.

Ta yadda muke fara shirya ayyukanmu? Muna da shiryawa ne idan muzo aiki za mu duba yaya aiki yake. Wane aiki ne ya rage ba'a gama ba. Da shauransu, sai mu zo mu ɗauka mu fara daga wanda ba'a gama ba sai har mu ci gaba da aikin. Idan mun kammala kuma, sai mu nemi wanda ba'a yi ba sai mu fara da shi.

Na wanke kaya kina bayan kowane sati biyu-biyu, idan na saka su sun yi datti. To ban cika wanke wa da sauri ba ko bayan sati sati. To wani lokaci ina wanke bayan sati sati, kwana bakwai kenan wani kuma bayan sati biyu biyu kwana sha huɗu. Wannan lokacin han dukka sai na tattaro kayana gaba ɗaya na zo na haɗa su. Sai na bari kamar ranar asabar ko lahadi sai na zo na fara wanke wa. A wannan ranar asabar ko lahadi da ba na aiki, to a wannan rana nake zauna ana wanke su gaba ɗaya. Idan na kammala wanke wa sai na gogesu.

Akai cincin jarumai suna cikin ido, su awara, su dan wake, su awarwa, su kankara, da sa abubuwa da dama. Kai idon su shinkafa da wake, su kuskus, su mangwaro, duk wani abubuwan nasu. Abubuwan da dama wa na sa waye na abubuwan ciye-ciye na sansu. Aske mutu ga su sai idon bamasa yadda sun yi bayani yadda na ke son su ba. Ai abubuwan da na ke so sa na dai yawa.

Eh, da dare ina kwana a Kangado ne amma yanzu a kan katifa na ke kwana. Saboda kunce a ƙasan ya sa bayana a jikina yana yawan ciwo. Amma yanzu da na kuma kwana a Kangado na samu sauƙi sosai. Ba na jin wani gajiya ko damuwa yanzu ko kaɗan. Har na jin ƙarfi a jikina sosai sosai ba tare da samun wani matsala ba.

Idanuwana suna da launi guda biyu. Akwai a tsakiyar akwai launin baƙi, gefen kuma akwai fari. To amma farin nan fa yana haɗe da ɗan ja-ja-ja-ja. Saboda yau da kullum wahalar rayuwa yasa idanuwar sun yi ja-ja-ja-ja. Amma idanuwana baƙen launi ne da kuma farin launi. Wasu mutanen suna iya samunsu zaka ga idanuwansu abin sha'awa. Za ka ga baƙin ya fito wani kore-kore, wani shuɗi-shuɗi da sauransu.

Ina son tufarnuwa amma ba sosai ba. Ina so lokaci zuwa lokaci in cin shi ɗan kaɗan. Idan zan soya abu ko zan dafa abinci na ƙanɗa sa tufarnuwa kaɗan saboda zan yi maganin mai da sanyi da ake fama da shi. Yana da kyau duk wanda zai yi wani girki ko ya dafa abinci ya yi amfani da tufarnuwa. Tauna shi lokaci zuwa lokaci ma in ba za ka shiga cikin mutane ba shi ma yana da kyau gaskiya. Amma idan za ka shiga cikin mutane to bai kamata ka tauna tufarnuwa ba saboda zai dami wani. Saboda irin wannan abin babu kyau saboda idan za ka takura ma wani.

Eh ina son zama kusa da taga. Ina ganin yadda mutane ke wucewa, da yanayin yadda tsuntsaye suke tashi, yadda abubuwa suke wakana. Na matuƙa ina son zama kusa da taga. To a wane dalili ma bazai sa na so zama kusa da taga ba? Anyi zama kusa da taga wani lokacin za ka ga abubuwan da suke wucewa. Idan kana son wani abu ko kana son ganin wani, to kakan iya zama kusa da taga saboda ka ga wannan nan.

Ina jin hayaniya sosai kuma ni mutum ne wanda ba ya son hayaniya kwata-kwata. Idan akwai hayaniya awurin abun na damuna, ana takurani ba kaɗan ba. To gaba ɗaya gaskiya ne bana son hayaniya ne, mutum ne wanda ba ya son hayaniya ko kaɗan. Na fi so na samu wuri shiru, wannan ni kaɗai ne nake wannan wajen ba tare da samun takurawa daga wani baya ko wasu ba. Ni kullum a inda nake zama bana son zama a cikin mutane saboda bana son hayaniya. Saboda ab aikin da nake yi da abubuwan da nake yi yana sa ya fi so na zauna kullum cikin natsuwa.

Eh, a ciki nake kwana. Nikan ai bana kwana idan ba'a ciki ba. Kwana a ciki yana da amfani, duba da zaka kiyaye kan-- amma mu gaskiya, a wajajen mu akwai sauro sosai. So idan kace baza ka kwana a ciki ba, to gaskiya zaka gamu da cizon sauro, mai tsanani, wanda zai iya sa ka kwana kana rashin lafiya. To amma idan zaka kwana a ciki, to duk zaka kiyaye kan ka daga kamuwa da wani ƙananan cuta ko matsala.

Eh muna raba abincin mu da mutane. Wani lokacin kuma idan mutum yana bukata ko yana jin yunwa, yakan zo ya tambaye ni idan ina da sauran abinci na ɗan taimaka masa da shi. To wannan abin yana kamar taimako muke yi. Mutum idan yana jin yunwa mu ba ma rowa abinci amma idan kana da bukata kana jin yunwa idan kuma muna da shi, to baya ma damuwa idan mun ba ka ka samu ka ci. Mutane da dama kuma suna zuwa wajen mu domin su samu abinci za su ci. Wannan hakan alamu ne wanda muke taimakawa mutane da shi.

Eh toh idan abun da zau yi gaskiya, idan abun da muyi yana da muhimmanci wani lokacinsa ana buƙatar cewa mutum ya zo da wuri. To a wannan lokacin dole na na zo wannan wurin da wuri. Amma idan kaman wajajen da zan je ba wani wuri bane mai mahimmanci sosai, toh nan ɗan daga fawa wajen zuwa da wuri na ɗan kai wani lokaci kafin na zo. Muhimmancin wuri yana ba da dama na zo da wuri ko ba da wuri ba.

Ina kawo wa gidanmu ta hanyar hawa mota, ko mashin, ko na tafi a ƙasa. Amma ta yanda nake, ta inda na fi zuwa gidanmu, mashin na fi hawa acaɓa kenan. Na fi hawa acaɓa, da na kawo gidanmu, ko kuma idan ban samu ba na hau keke napep, a daidaita sahu kenan, ko kuma in samu mota, ƙaraman mota na bi na zo gida.

Eh, ina iya duba QR code. QR na wayana ina amfani da camera na. Idan na ɗauki kyamarar wayana kawai na haska, zai fito min da bayanan wannan QR din, sai na yi abin da nake so na yi da shi ba tare da samun wani cikas ko matsala ba. Ni kan na iya duba lambar waya lambar QR.

To yadda muke bikin haihuwar mu, yadda muke da hwarko dai, idan anyi haihu mu kan tsaya bayan sati bakwai ko yana kwana bakwai. Idan kwana bakwai nan ta kai za a zo a haɗu ayi addu'o'i, a zo a sayi a lokacin addu'an din, to za a kira malamai manya manyan malamai su zo suyi addu'a. Sai ayi sadakan alawa ko dabino ko wani abu. Bayan an gama to sai a kawo abinci mai kyau mai daɗi a raba ma kowa ya iso bajen nan a raba ma kowa. Wannan gefen maza kenan. Maza za su yi wannan da safe sai daga baya mata kuwa su ma su zo suyi nasu yanayin walimar dabbobo kuwa. A wannan lokacin ne kuma za a zo daga baya shi maigida wanda aka wusa haihuwar ya yanka rago. Wannan ragon na mai jego kenan.

Eh zan kwafi bayanin ajiyan mu. Eh ina ajiye kwafin bayanan ajiye, na ajiye wa amma a, a, a waje ne mai tsaro saboda na zo na.

Eh, ina shuka tsira-tsirai a gida. Ni ai ma, abocin tsira-tsirai ne saboda shuka tsire-tsire suna da amfani wajen shaƙar iska mai kyau, suna da kuma ban sha'awa. Idan ka shuka misali akwai tsira-tsirai wanda suke bada ƙamshi mai daɗi. Bayan wannan kuma shi tsira-tsirai ɗin suna bada iska mai kyau, mai inganci wanda zai ƙarawa mutum lafiya daga kai har iyalanka. Duk wasu waɗanda suke san me suke yi, suka waye sun san wannan. Za ka gaba a rasa wani ɗan tsire a gida, tsira-tsirai a gidan su wanda za su shuka wanda zai riƙa taimaka musu wajen shaƙar numfashi yau da kullum.

Bangogin mu suna zuwa da launi fari da kuma ruwan madara madara, bangogin bangogin mu haka suke zuwa. Wani lokacin kuma akwai wajajen da ake sa musu launin kore. Kore ya fita kore shar bangogin. Amma mafiya wuraren bangogin fari ne daga fari sai kuma madara madara a launi ɗin. Yawan ci ba ma yin launin da ya wuce wannan kala guda biyu gaskiya.

Eh ina sayan agogon hannu. Ni ma'abocin agogon hannu ne, ina mutuƙar son agogon hannu kala kala. Agogon hannu irin kamfaninsu Rolex, Supertel da sauransu. Ina mutuƙar so, ba wanda na fi so kamar kamfanin Rolex. Wannan kamfanin yana nuna cewan kai ba ƙaramin babban mutum bane ko babban ƙwaro ne in ka saka irin wannan agogona. To agogo shi ma yana defa-- yana, yana nuna cewan kai wane irin mutum ne kai. Ya kake yi, wane yanayi kake yi, wane yanayin kuɗinka da sauransu.

Eh ina cin salat. Kai, ai ni kuwa nake cin salat. Salat ɗin da nake ci kai ai suna nan ba kaɗan ba nake ci saboda ina mugun son cin salat. Saboda yana ƙara lafiya jiki, ana son matum aƙalla ko da yaushe idan zai ci ya, zai ci abinci ya ringa saka wa. Saboda su wa'inan ganyeyyen yakin sunana da matuƙar fa'ida a jikin ɗan adam. Su suna nan suna ƙara lafiya da wani kare ɗan adam daga wasu ƙananan cututtuka waƴanda ma bai sani ba. To shiyasa suke da amfani mutum ya ringa cin salat sosai.

Gaskiya abincin da na fi so guda biyu ne. Akwai bikin sallah ƙarama da babba. To waɗannan bukukuwan gaskiya na fi son su. Ko wane biki, saboda ko wane bikin sai kuma bikin sabon shekara, to shi ma ina son shi gaskiya. Akwai bikin sabon shekara shi ma wani biki ne wanda ake yi na musamman. Akan zo a yi wasa da dariya da wasanni kala kala, aci asha, ka haɗu da mutane bambanta. Amma ba bikin da ya kai min daraja dana keso kamar bikin sallah ƙarami da babba.

Eh, ina motsa jiki kullum. Kowane safe idan na tashi ina motsa jiki kullum kafin na yi wani abu. Idan na tashi na gama da sallolin da da addu'o'in da nake yi da safe, to abin na gaba da nake fara yi nake, nake kamani shine motsa jiki. Shi motsa jiki na ai, ina, ina yin shi har na minti talatin zuwa awa ɗaya. To motsa jiki dai yana da matuƙar amfani a jikin na adam. Shi ne zai sa jinin jikinka ya ringa yawo, yana gudu yadda ya kamata. Amma idan ba ka motsa jiki, ba ka ɗan gudu, to sai wani abu ya zo maka ba za ka iya yin komai akai ba. To wannan abun zai iya sa ka, ka zama cikin hatsari babba. To ya kamata koma wane ne idan kana na ayuwa ka ringa yawaita motsa jiki.

Ina tafa hannuna aduk lokacin da wani abu ya faru, na ban mamaki ko wani ya yi magana mai kyau da ana so a jajinta masa. Nakan tattafa hannuna lokacin, saboda ya ga cewan ana so ya yi.

Gaskiya, to ni dai tsoro dai, abun da na fi jin tsoro shine yau da rayuwa ta zo ƙarewa ban san yaushe zan mutu ba. A wane lokaci, a wane yanayi, a wane hali. To wannan abun ya fi bani tsoro. Kuma babban burina ace shine idan zan mutu, na mutu da imani. To shine babban burina. To wannan abun da ba ka san yaushe za ka mutu ba, a waɗanne hali, a wane yanayi, to shine abin ban tsoro a wannan rayuwa. Amma duk wani abu, to abu, abun kai wannan lamarin.

Damun aiki na dai ina magance shi ta hanyoyin dadama. Na farko dai, sai na duba girman wannan damuwan, ya damuwan yake. Daga nan sai na je na nemi shawarwari akan me ya samu asali. A ina wannan damuwan ya samu asali, daga ina ne ya samu asali, wa ye ya fara kawo wannan matsala? Daga nan idan an gano bakin zarar, to saboda kafin ka ce za ka magance wani damuwa, dole sai ka san menene ya jawo wannan damuwa. Idan ka fahimci wa ye ya jawo wannan damuwa ko menene ya jawo wannan damuwa, to ina ganin ka magance kashi hamsin na wannan matsala.

To muna sadarwa a wurin aiki ta hanyar wayoyin muke sadarwa. Duk wanda ake bukatarsa to za a neme shi ta hanyar waya a kira shi a sada da shi. To da tanan ne kaɗai muke hanyar sadarwa. Kowa yana da waya da kuma layi na wajen aiki. To da wannan ake so idan ka tashi sai ka yi sadarwa da wannan layin.

Eh, ina sa hannu a sakonnin mu. Kowane rana idan an turo mana saƙo, dole na naje na saka hannu na tabbatar da wannan sakon ya iso gare mu. Idan ba a saka saƙo hannu a wannan sakon ba, to akan iya samun babbar matsala. Saka hannu a wannan sakonnai suna da muhimmanci a ko da yaushe. Wanda idan ba a saka ba, to zai iya jawo wani matsala a wajen aiki. To duk wanda bai saka nashi ba kuma ana iya tuhumar shi a ci taransa me dalilin da yasa bai saka ba.

Idan, idan na tashi zubar da shara, muna da babbar roba da muke zuba shararmu a kullum. To kowane rana idan na share gida, na share ko'ina, akwai datti, nakan tattara na kai wannan babbar roban nazu ba. Bayan nan ko wani bayan mako, akan zo da babbar mota na kamfani a zo a tattara wannan sharan, a kai shi a je wajen wani wuri babba a zubar. Idan ya kama za'a ƙona ne sai a ƙona. Idan kuma za'a yi wani abu da shi ne ma a wannan wajen sai a yi da shi.

Muna yin taro a mako, baya wuce sau biyu zuwa uku a kowane sati, a kowane mako. To gaskiya idan ba mu yi haka ba, to ba ma yin shi ya wuce kwaya biyu. Amma idan akwai matsala da dama ko akwai wani abin da ake so a magance, to akan yi taro lokaci zuwa lokaci. Za a yi shi kullum kowane rana a kowane mako. To wannan zai sa abin da ake damuwa akai ko ana da matsalar shi a magance shi cikin wuri. Idan ana so a magance kowane matsala, to dole sai an yi wannan taron. Kuma a taron makon wani lokacin za a iya yin shi kullum, za a yin shi har sai an magance wannan matsalar da ake magana akai.

A kowace rana nakan duba saƙonnin wajen aiki. Lokaci zuwa lokaci ana son ka duba ka ga ko an turo maka saƙo. Kuma idan an turo maka saƙon nan ana so ka mai da martani a lokacin. Idan an turo maka saƙo ba ka mai da martani a lokacin da ya kamata ba to zai iya zama maka babbar matsala a wajen aiki. To gaskiya duk lokacin da aka turo maka saƙo ana son kowane lokaci, kowane yanayi ka samu ka duba wannan saƙon. Idan ba haka ba zai iya zama maka babbar matsala a wajen aiki.

A'a, ba na fi cikin tufafi. Eh, yanayin tufafina tufafi ne mai masu yawa gaskiya. Kuma ina bin su cikin tsanaki. Ba na wani fit cikin tufafi. Tufafina ina wanke su akan lokaci na goge su, na tara su a waje da ya kamata.

Na fi son auduga, na fi son tufafi wanda aka yi shi da auduga saboda tufafi da auduga sun fi inganci idan an kamfani ta sarafa shi yadda ya kamata. Yakan iya jimawa ta inda ba ka tunani, zai jima yayi shekaru ma bai ɓaci ba ko ya kaga alamun ya canja launi ko ya kaga alamun ya tsufa. Tufafi da sarki kuma shi nan da nan in kana yin ko a wajen guga ma idan ka samu kuskure yakan ƙone to kaga. Amma na auduga kuma ba ƙaramin abu ba ne ba zai sa ka samasa guga ya ƙone.

To! Ina son takalma sau ciki, wanda ake sakawa a lokacin da za a tafi wajen aiki. Irin wayan nan takalma suna fiso. Amma ina son takalma irin rabin takalman nan. To irin su kuma wanda idan za su kaɗa manyan kaya da su nake amfani.

Lokacin da na fi so a rana shine lokacin safiya. A lokacin safiya to shine lokacin da kowane aiki yake farawa. Kananan da ƙarfin jikinka ba ka jin gajiya, za ka zo ka fara aiki da ƙarfin jiki ba tare da wani shakka wani abu ba. Amma da zaran rana ya yi, rana ya fara zafi, to sai na fara jin gajiya. A to wannan lokacin ba na son wannan aikin kaɗan ruwa daya. Suka ji kana jin haushin kowa ma.

Eh ina sanya bel. A wandona da zan saka na kayana duka ina sanya masu bel. Saboda idan ban saka ba, ai wandona duk zai, zai na fadi ƙasa, zai zame. Idan ƙara zama amara na. Amma da wannan bel ɗin, to gaskiya ina tamke wandona da kyau da ya zama na banda matsala ko kana. Amma idan ban saka ba, to za a iya samun matsala ko da yaushe. Ko idan zan yi tafiya sai na riƙe wandona ko kuma a samu matsala, idan na manta na shiga cikin mutane wandona ya fadi ƙasa.

Eh, ina karanta jarida. Amma idan zan karanta jarida, yawanci akan wayana nake karanta jarida. Bana karanta jarida na takarda yanzu. Yanzu kan zamani ya zo ba ruwan ka da na karanta jaridar takarda. Duk wani labari idan kana so ka karanta, to za ka same shi akan wayarka. Za ka shiga, ka duba ka ga labarai daban-daban. Kuma inga yanar gizo da za ka ishe ka kaga labari cikin sauƙi ba tare da ka kashe kwasisinka ba. To, me sai kai Ka wani amfani da jarida. Jarida an bar wa tsofaffin mutane ne da manyan mutane waɗanda shekarun su ya ja ba sa iya ganin waya. To su suna son amfani da jarida.

To a cikin abubuwan da nake yi da dada kiyaye lafiya na akwai motsa jiki. Ina matuƙar son motsa jiki na sosai sosai. Shi ne nake faɗa cewan kowane safe yana da kyau mutum in ya tashi da safe bayan ya gama wasu addu'o'i da sallah. To daga nan kafin ya je batun cin abinci ko wanka ya shirya, ya kamata ya motsa jikin shi kaman na minti talatin. To idan ka motsa jikin ka sai kaje ka yi wanka. Bayan nan kuma cin abinci mai inganci shi ma yana taimakawa wajen kiyaye lafiyar mutum. Idan ba ka cin abinci mai inganci akai akai, to sai kaga ka kamu da wani ciwo wanda ma ba ka taɓa tunanin za ka same shi ba.

Eh, ina rubuta kashe kuɗi a aiki saboda kowane rana idan kun kashe kuɗi ana so a ga sakamakon wannan kashe kuɗin. Ba wai kawai haka kawai ake so ku ta kashe kuɗi ba tare da wani bayani mai inganci ba. Duk abin da kuka siya, kuka kashe a rana to ana so ku je ku shigar da shi, ku tabbatar wa kamfani ga abin da kuka kashe kuɗin nan akai. Idan baku haka ba kuma to za ku nuna wa kamfani kamar kar a yarda da ku. Sai alamun rashin gaskiya ya shigo ke nan. To shin ya sa dole ake so idan ka yi wani aiki to ka je ka rubuta ka kashe kuɗi kaza da kaza a wannan aiki.

A'a, bana son cin abinci mai yaji. Amma ba-- ina cin abinci mai yaji amma ba mai yaji sosai ba. Ina son cin abinci mai ɗan yaji yaji amma kar yajin yayi yawa. Idan yajin yayi yawa sosai to na kan samu matsala, ulcer na yakan iya tashi. To shi ya sa bana so cin abinci mai yaji. Abinci mai yaji yana da illa sosai wa ɗan adam. Bai kamata ma ɗan adam ya ci abinci mai yaji ba kwata kwata komai lafiyansa. Amma wani lokaci yana da daɗi kaci abinci mai ɗan yaji kaɗan amma kar yajin yayi yawa sosai. Wannan ba zai yi wa ɗan mutum kyau ba idan wani abu zai same shi.

To ƙungiya dai muna amfani da su ta hanya mabanbanta. Kuma akwai ƙungiyoyi daban daban a wannan ma'aikata. Akwai ƙungiya masu karɓar haraji, to ta yanda muke aiki da su, su suka cire haraji a duk lokacin da aka biya kuɗin wata albashi kenan. Bayan haka kuma akwai ƙungiyar kula da lafiyar ma'aikata. Suma wannan ƙungiyar a kodayaushe suna duba su ga cewan aikin da muke yi shi muna yin shi akan ƙa'ida. Ana kula da mu, ana kawo mana kayayyakin da za mu kiyaye jikin mu daga samun wani matsala. Duka wannan suma wannan ƙungiyar suna dubawa su ga ni. Bayan nan kuma akwai ƙungiyar wanda idan wani lokaci aiki ya mana yawa, su kan zo su taimake mu su taya mu wannan aikin.

A'a, bana son wurare mai hayaniya. Ni mutum ne wanda bana son hayaniya ko kaɗan. Kullum na fi so in je a inda nake babu hayaniya ko kaɗan. Shi ya sa ma wani lokaci na fi so na zauna ni kaɗai a ɗakina kaɗai, in ta danna waya ta ko nai wani abu ba ko nai bacci. Shiga mutane bana son hayaniya, shi ya sa bana so shiga cikin mutane. Kawai idan kaje cikin mutane kawai zakaje ana magana ne wanda bashi da ma'ana. To shi ya sa bana son zama acikin mutane. Amma duk lokacin da zanje cikin mutane to ina son mutum ya rinƙayi magana mai ma'ana, magana da zai kama hankali, magana wanda zaka amfani juna da shi. Amma ba wai kawai a zo ana magana kaman marasa hankali ba.

Ina son zama a kan kujera, ina son zama a ƙasa. Ni amma na fi son zama a ƙasa ko idan na zauna a ƙasan sai na samu ɗan fulo na na ɗan jingina. Ba na son zama a kan kujera. Idan na zauna a kujera na wani ɗan lokaci sai na ji baya na ya gaji. Na gaji gabaɗaya zama a ƙasan nan amma a zama a kan kujera kuma a kan ƙasa kuma. Nan kuma nan da zan jima ina zauna a ƙasa. Idan ma na gaji to sai na miƙe na kwanta na ci gaba da kwanciya ta ba tare da wani ya san me yake tafiya da ni ba. Amma a zama a kujera yanzu zaka ga fiska na ya canja launi.

Eh ina raba ayyuka ga wasu. Ayyukan da nake rabawa shine idan mun zo wajen aiki akwai wanda suke ƙarƙashi da ni, dole zan kira su na ce to ga abun da ya kamata mu yi da aikin da yake nan a ƙasa. To wane da wane da wane ku ɗauki aiki kaza ku je ku fara. Da wane da wane da wane kuma su masu je su yi aiki kaza. Sai in ce to ni bana da wane mu je mu kama aiki kaza. Idan aikin na da yawa ke nan. Amma idan aiki ɗan kaɗan ne, to wannan ba sai an raba aikin ba. Akan haɗu ne gaba ɗaya ko na sa wasu daban su kaɗai su je su yi aikin. Amma idan aikin na da yawa to dole sai an raba aikin nan kowa ya samu aikin da zai je ya kama yi.

To ba wanda yake kakkafa mun abaya, saboda duk lokacin da za a kakkafa mun abaya to nakan samu matsala da mutane. Wannan wani abu ne wanda bana so kwata-kwata. Wannan ai ba abu ne mai kyau ba. Zan iya samun matsala da kuma wane ne wannan.

A'a, gaskiya ba na fatan samun cinyawa. Wannan cinyawa ai ba abu dai mai kyau ba. Wa zai yi fatan ya samu cinyawa? Wannan abu mai muni haka. To ai, idan mutum ya samu wannan, to ina ganin gaskiya rayuwar shi za ta lalace. Zai shiga wani hali na tunani da zulumi wanda bai kamata ba. To ai, ko baƙi in ka nema, ba za ka masa fata ya samu cinyawa ba saboda matsalar sa da halin da mutum zai shiga bai kamata a yi wa mutum fatan samun wannan cinyawa.

Eh, ina duba daftarin kuɗi. Wannan daftarin nada yana nan da bayanai daban-daban na yadda kuɗi ke shiga da fita, da kuɗin da aka yi aiki da shi da kuɗin da ba a yi aiki da shi ba. To, dole ka dinga duba daftari a koda yaushe. Don ba haka ba za ka iya zuwa ka manta da wani abu mai mahimmanci wanda ya kamata ace ka sani sai ka ga ba ka sani ba ko ace ka yi wani abu da ya kamata sai ka ga a shi ba ka yi wannan abun ba. To, amfanin duba daftarin ke nan a koda yaushe sai saboda ka kiyaye kanka daga faɗa wa wani sharri.

To, idan zan sa hannuna ba wani wahala yake da shi ba. Sa hannuna bama mai sauƙi ne. Kawai idan na zo wajen sa hannuna, nakan rubuta sunana ne kawai, sai na ja shi tsakiya, in dawo da shi sai na yi masa ɗigo. Ai sa hannuna a wannan wajen ba wani abu bane, ba wani matsala ne ba.

Eh, lokaci da zuwa lokaci ina iya bada barkwanci. Idan ina cikin mutane ko kuma dai cikin abokanai, to a wannan lokacin na kan iya bada barkwanci. Kowa zaka gaya fashe da dariya, ana nishaɗi. Lokacin nishaɗi da wasanni da abokanai, a wannan kowa zai iya fitowa da barkwancin shi ya gwada aga wane ne yafi ƙwarewa a kai. Haka ake yi, har a gane wanda yafi ƙwarewa a iya barkwanci.